Ku ba mu labarin wata hanyar girki da take wucewa daga tsara zuwa tsara a gidanku eh. Eh to, sannan zan fara da harkan girki wanda yake koyar da ita girkin da muke amfani da ita wacce ah. Itace mahaifiyar mu takan koyawa kowa, a girki domin kowa ya iya, to don haka dukkan gidan mu, ah, tun daga kan yayye na kowa ya iya girki wa'inda sukayi aure har ya kawo kanmu yanzu. Ni ma na iya girki sosai. Sannan kuma ƙannena suma ana koya masu a yanda za su yi girki sosai don sun iya girki. Sannan kuma abin da yake ah, da muhimmanci a girki, eh a shi wannan ɓangaren in kayi girki ah, yayi daɗi sannan kuma ya ciyu wanda kowa zai yi santi. Yana da muhimmanci ka girka abinci ya yi daɗi mutane su ji daɗin cin sa. Wannan yana da matuƙar muhimmanci sosai, sabida duk girkin da akayi ah ab mai muhimmanci shine aka ce bai dahu ba kuma ya ji kayan haɗi yanda ya kamata. To wannan girkin nan ba abinci ba ne. Hakan yana da matuƙar muhimmanci. Sannan dalilin da za ku ba da ita ga masu zuwa. Eh dalilin ita ce, sabida duk wanda bai yi sakaci bai iya girki ba yakan zuwa tsince kanshi a wani lokaci. Kamar ni lokacin da na tafi makaranta don na iya girki, gaskiya na ya taimake ni sosai sosai saboda na dinga dafa girki. Abokaina a makaranta suna taci idan na dafa abinci za su zo su same ni su ci kuma su yi santi. A kowa so yake ma yaga ina da na zo na yi girki sabida yanda na iya girki kuma suna jin daɗin girki na. So idan ka tsinci kanka a gurin da babu mai girka ma, so a lokacin za ka gane lalle lalle girki ko yana da muhimmanci sosai ah. Da ka za ka yi, da ka sani da ka koya girki. To mu muna alfahari da mahaifiyar mu ah, game da yanda ta koya mana girki sosai kuma mun iya sosai. Muma muna koyawa yan'baya haka. Don ƙannena haka suma 'ya'yana suma haka ina koya masu girki akan a yanzu nayi aure matata ma wani lokacin ma bata yin girki, ni nakeyi domin ta huta, don ta ma fi son ma nayi girki zatace na ma fita iya girki. Haka take faɗa wani lokutan.

Shin kun taɓa hawan jirgin ƙasa ko kuna so ku faɗa gami da shi? A gaskiya ni na taɓa hawa jirgin ƙasa. Sabi da jirgin ƙasa, lokacin da na hau jirgin ƙasa, lokacin ma muna yara ne ba mu girma sosai ba. Muka hau jirgin ƙasa muka yi tafiya adaye yaya na ne ya ɗauke ni muka tafi. To don ni tsoro ma na dinga ji, na ce "yaya mu je mu hau mota", ya ce a'a shi a jirgin ƙasa za mu je. Ni bakauye ne me yasa nake tsoro ina na miji so yanda muka je kenan na je na hau jirgin ƙasa a lokacin muka tafi daga Kaduna zuwa Minna. Shi ne muka je na hau jirgin ƙasa. Amma gaskiya lokacin da na hau na ga tafiyan a gaskiya da banbanci. A tattaɓas, don ni ban wani goge da hawan shi ba. Rana na na farko ke nan.

Sau nawa kake wanke tufafi? Eh ƙwarai kuwa ina wanke tufafina a sau ɗaya ne a duk mako. Dalilin wanke tufafina sau ɗaya a duk mako shine a duk mako ina samun rana ɗaya ran, a ran sati da nake wanke tufafina sabida lokacin ina gida bana fita ko'ina. Idan na wanke ran sati, ran Lahadi sai na yi wanki. Toh dalilin ke nan shi yasa ina wanke, eh tufafina sau huɗu ne a duk wata. Tunda duk mako ina wankewa sau ɗaya, zai zama sau huɗu kenan a duk wata. Zanyi wanki in yi guga. A'a ina son tsafta gaskiya.